Rubutun ka yana da kyau. Rubutun ka yana da kyau. Aji. Kai waye? Kai waye? Kai uku ne.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? Kana buga rubutu da sauri, kana buga.

Ya kake kare kanku daga soro? a.a baby kanki tsoho. Hahahhahahahaha. Kana fi son kyan zaki ko gishiri? Kana fi son kyan zaki ko gishiri? Mu zaƙi ta kashe kakannmu.

Wanne irin tufafi kake fiso? I don't know why. Wane launin jakar ku ta kuɗi? Wane launin jakarku ta kuɗi? Wane launin.

Ya kake magana da jinin-jininka-jininki? Yake magana da abokan jininka. Ya kake magana da abokanin jinin-jinina? Jininki. Eh. Eh, zaki ɗiba kaɗan. Eh Are, zaki ɗiba kaɗan ki Are.

Yari da Wale aikin ku yake? Wannan Hausan ma shirme yake fada dan Allah Eh in kin fade shirme kema shirme a ta wurinki. A'a to Hausan yare na ne, ma try ma Yara yara awon an kawo a wayar. Wallahi gara yare na.

Kana sa tulare kullum? Me yake damunki ne wai? Are you okay? Ba gulama. Ba gulama. Eh yanzu da gangan kike? Gangan nake. Wai da gangan duk jiya? Haka dai ake so. Gaskiya wai me PCOS ke damun ta? O ni da ƙarin bani ya. Meye PCOS kuwa?

Wani kayan marmari kafi so? Inga. Biscuit. Ana ba ki tukumai An kuje. Kayan nan gagara da fiso an dawo da wuta. Aje hanyaa akwai aiki. Do me I do you.

Meki keka yi ranar biyar albashi. Kamai ke san biya? Albashi. Yace biyu, biya. Albashi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ashe sun je kwasan kayayyaki ne, makiyi bai ga ki ba to sai ya kira ki. Mamanki sai ya yi book, ya biya kuɗin kawoki dubu biyar ko dubu huɗu. Yaushe kake zuwa? Yaya sa.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Kana iya amfani da kwamfuta? Oh, kana iya amfani da kwamfuta? Ai, God.

Wani iya abinci ka fi so? Kana fison bas ko taski? Oke kana fison bas ko tagsi, tagsi, tagsi?

Menene ke saka dariya? Ma, shi ma mahaukaci ne.

Menene abin sha da ka kafi so? Abin din da aka sa mata a layar din kenan, yana kwance layar za ta warke. Na ji fitsari bane? Kashi ne kashi kashi amma an riga an cire ledan nan. Eh, kashi ukun naman.

Dani da ke muna ta tusa kina tuka zama. Kana, kana, kana iya zama kusa da, me ne? Tanga katanga? Su ba su sa katanga tanga kake yi? Nuna musu su iya kin fisu iya hausa. Taya ku kuɗin wane irin?

Ya dangantakarku da abokin aiki. Kana duba kalanda kullum? Kana duba kalanda ko?

Kana koyan wata yare? Shi ya je amma kin gane mama, ita takin auren shi.

Kana kunna kyandir a gida? Shine haukan ya koma kan. Shine kai ƙaiƙayi, ƙaiƙayi koma gidan maƙeshiya. Shine ay mutum ma ayi maka anti amina a bani ma irin wannan maganin. Ƙaiƙayi koma gidan maƙeshiya ba. Duk da mutumin yayi maka sai ya koma kan shi.

Kana da tambon gida? Yaya wurin aikinku yake? Yaya wurin aikinku yake? Wai rage telebijin. Eh.

Ina jin ƙuƙan zakara da safe. Yanda nake jira a layi, asusu, sam tan akwai kowane layi za ka ga akwai wajen jira, to zan zauna a wajen.

Ina sauraron rediyo kullum. Yaya kake koyan fasahan sabo? To, kullum ina koya fasahan sabo, tunda kullum sababbin abubuwa suna wato. Don haka koyon.

Abin da ya kamata. Ai kawai ki bari. Na ji baƙin ciki. An ce kana lalleɓe da bargo. Ina lalleɓe da bargo, na taɓa wani abu. Gida gashi ina da kwari na. Kana amfani da ruwan ri.

Shi ne abinci? Ai kullum, kullum nake amfani da internet. Saboda shi ne abinci na every, kullum shi nake amfani da internet. Kullum, gari ya waye. Na? Fine, over. No problem, what happened?

Ina wasa irin wasan gala gala, in yi tinten, in yi tsalle, in yi gala gala. Wasan da nake yi kenan kullum. To, yanda nake ganin dangantakana da kasuwanci shine yanda kake mu'amala da mutane a kasuwa, a abu.

Eh miya na ina so miya in kuɓewa, busheshiya sai. Ina bala in son miyan in kuɓewa bushesheya. Shi yana miya na ke so a yiwu. Eh. Ba ji na yi musu ba, ele foɓa wane, ife wa na so. Na so. Shi ne ka dara na.

Kujeranmu na da daɗin zama sosai. Kujeranmu na da daɗin zama sosai. Ga shi da laushi. Ga shi da laushi. Ina kake son ziyarta? Inda nake so in ziyarta a rayuwana shine in je Makka, Saudi Arabia in yi ziyartar kabarin Manzon Allah.

In mura ya kama ni, ina shan magani. In sha magani, in shafa mai mai zafi a hancin, hike nan.

Nake son bayarwa, ba da kyautan kuɗi? Kyautan kuɗi shine ke bayarwa ma mutane sadaka haka in na gan su, in ba almajirai. Amarai. Wanne irin nama kake fison? Irin naman da na fi so shine.

Me zai hana? Ina raba ma mutane ayyuka. In dai yaro na neman aiki ko mata aka kawo, ina basu, ina raba musu ayyuka suna yi ko a cikin gida. Okay, I thought you were going to say ban ga TV na. Kina raba aiki.

Ina son jin kida irin ɗanƙwairo. Da Anaci. Mamman Shata kana yi, kana kima muna full ta-ta-tatali, tatali. Mm, mene za a masa? Kana.

A'a ina cin tantabarru. Irin 'yan shilin nan, wanda tantabarru da yayi kwari namiji ina ci. Allah, Allah! Ni kuma munna ka ci. Allah zai kashe ka. Aiwa ka na sanye.

Ina biyo kan hanya, ina biyu hanya na dake cionana. Ko wane hanya na samu ina bi. Hanya mai kyau. Na samu hanya mai kyau ina bi. Sau nawa kake kanga? Sau nawa nake kanga? Gangan.

Ina tunatarwa, ina tunatarwa da ayuka. Dole ne wadansu ayuka dole in tuna abun da na yi haka. Wane ina tunatar da ayuka ina tunawa. Uba na son abinci mai yaji saboda ni ulcer patient ne. Abinci mai yaji shukumi na tarka.

Sasanta rikici aiki kamar yadda kamar eh, ah mai aiki ne masu aiki na sun samu matsalar tasu kawai zaman tare. Eh nan da ke baki kawu, ita kusa kike. Kana kuma kana kunne.

In babu wutan lantarki, ina kunna, eh, kandar ko kumfutila. Wanne lanti, wanne lanti tawada kake amfani dashi? Wanne?

Lokacin da nake cin abinci ina cin abincin rana karfe ɗaya, wata na karfe biyu, wata na sha biyu abincin rana nake ci. Kana sanya hula? Eh ina sanya hula saboda kamar ni ta malam Bahaushe dole na sanya hula in zan fita.

Muna sa uniform a wurin aiki kaman lokacin da nike aiki a asibiti muna sa uniform. Muna sa fari watanan mu sa blue. Kana tina wa.

Oktoba, Oktobas aka haife ni. Ina wanke tufafina, duk kayan da na sa na cire zan wanke shi. Ina wanke tufafina kusan kullum. Saboda kullum ai ina kara sa kaya.

Abun da yake ba mu ƙwarin gwiwa aiki saboda ina son yin aiki. Ina son yin aiki. Kamar dai an kawo patient haka, ana nan. Bashi ba da miki, saboda ana ba ki albashi mai kyau. To ana bani kuma albashi mai kyau. Kana ƙona sana'ar wa?

Na fi son in zauna Wasu maza ke sa yin shi ne yin dente, yin jumping jumping Eh gala gala yin gala gala, wasa da yara, shekabuje, shiga nan a ɓoye a yi.

Paca paca ko muna da ruwan rijiya a gidan mu. Muna amfani da ruwan rijiya. Mei kike shirrin Memunat a karshen mako. Abin da nake.

Ina kunna sa abun, sunarwa na application ko koyaushe ina kunna wa? Muna da, muna fon na wata-wata, to dai yana da amfani kana da, kana da maye.

Ina ajiyesu a Instagram. A wannan su abubuwa na ina ajiyesu a Instagram ina boye hotuna na awurin.